Uhm, kana son ɗakin ka yayi haske sosai? Ina son ɗakina yayi haske a duk lokacin da ina aiki ko wani abu. Mafi yawa ma duk wasu ayyuka da nake yi da dare nake shi. So, saboda, ah, kada rashin haske screen ya taɓa idanuna to na fi son a ko yaushe a duk lokacin da zan yi aiki screen ya kasance a kunne. Shi yasa bana aiki da wayata ko kwamfuta idan an kashe haske. A ko yaushe ɗakina indai zan yi aiki in ba bacci zan yi ba, to a ko yaushe glop dina a kunne yake.

Eh, a koyaushe saboda ina da kaji a gidana. Aa duk misalin irin karfe huɗu zakara yakan yi cara sosai kuma da safe mafi yawa ma shi idan na ji caran da safe shi ke nuna min cewa asuba ta yi. To caran gaskiya zakara tana da amfani a gareni kuma alam Dina ƙila bai tashe ni ba caran da yayi zai sa na falka cikin lokaci.

Eh, ina iya gabatar da rahoto ya danganta daga irin rahoto. Mafi yawan rahoto mutane sukan yi tunani ma'aikatan gidan rediyo kaɗai ke iya bada shi. Kuma gaskiya rahoto yakan buƙata ƙwarewa domin masu sauraron ka su fahimci me kake so ka isar. Aaa rahoto mafi yawa kana duba yanayi da lokaci na inda ya dace ka gabatar da shi. Akwai inda idan ka bayar da rahoto ba dole bane mutane su fahimta abin da kake nufi a wannan lokaci. Shi ya sa ba-bada rahoto na kowane iri yana buƙatar salo domin jawo hankalin al'umma su fahimci me kake so ka isar a wannan lokacin.

Eh gaskiya ba wanda zai ce baya iya harsashi lokacin bacci, domin lokacin bacci wani lokaci ne wanda mutum zai kwanta ba tare da ya san me yake yi ba. Hankalin ka da tunaninka duk zai gushe a wannan lokacin, a duk lokacin da ka kwanta bacci. Mafi yawa gaskiya harsashi na kan yi shi a lokacin da ƙila idan nayi bacci, ƙila a lokacin kafin in yi bacci ƙila nayi aiki sosai na gaji. So a lokacin da na samu bacci na kan yi harsashi gaskiya idan ina bacci. Amma in ba wai aiki nayi na gaji sosai ba, da wuya in yi harsashi.

Wannan tambaya ta wane malami na fi so a gaskiya ya danganta daga wane fanni na malam-na malamai. Kega idan a gidan boko ne, ni na kala-- na karanci tattalin arziki. A gaskiya malamin da na fi so malami na wanda ke koyar da ni ne abin da ake kira tattalin arziki ko kuma Development Economics. Wani, wani sashe ne daban na wajen karantar tattalin arziki. A kuma sashin addini akwai maluma da dama waɗanda nake bibiya domin ƙaruwa ta da fahimtar al'amuran yau da kullum da abubuwan da addinina ya hana ni kamar irin, ah, Dr. Jabir Sani Mai Hulla ina bibiyan shi, Dr. Mansur, Prof. Mansur Sokoto duk ina bibiyan su domin fahimtar rayuwa da al'amura da kuma abin da addinina ya zo da shi. So waɗannan maluman su na fi so gaskiya.

A gaskiya jakar da na fi aiki da ita, wadda nake fita aiki da ita a duk lokacin da zan fita, ita ce jaka kamar nau'in ta 'yan makaranta. Amma dai mafi yawan wannan jakar za ka ga yanayinta amma laptop, laptop bag ce. Eh gaskiya ita na fi yawan aiki da ita a duk inda zan je wanda ina buƙatar tafiya da kayana to nakan ɗauki wannan jakat. A koyaushe in zan je aiki ko zan je karatu to a wannan, a wannan jakar nake fita. Gaskiya da ita nake aiki sosai.

Eh, a gaskiya ina shan ka-- ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai. Kaga kamar ruwan kwakwa, nakan yi amfani da su sosai domin amfaninsu a lafiyar mu da kuma amfanar jiki. Eh, nakan yi amfani da ruwan kwakwa sosai. Bayan haka nan kuma nakan yi amfani da ruwan, ruwan kankana. Su ma saboda, saboda amfaninsu a jiki, nakan yi amfani da su sosai. Da kuma sauran nau'ukan 'ya'yan itace kamar ruwa na mangwaro, su ma nakan yi amfani da su sosai. Akan yi min juice da su ina sha sosai gaskiya.

Ni bana zuwa kasuwa don ba ɗan kasuwa nake ba, ni ma'aikacin gwamnati ne. A lokacin da nake zuwa kasuwa nake fita aiki misalin karfe takwas nake fita, na dawo misalin karfe huɗu lokacin, lokacin rufe aiki kenan. E, bana zuwa kasuwa ni ma'aikacin gwamnati ne gaskiya.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Ina da manhajoji da dama waɗanda nake amfani da su domin biyan kuɗi, biyan kuɗin wuta, biyan saƴan kayan provision, duk ina amfani da waya ta na biya kuɗi. Kuma ina da manhajar bankuna na kamar irin First Bank, irin UBA, United Bank of Africa da kuma Zenith Bank. Bayan nan akwai ƙananan bankuna kamar irin su Opay, irin su PamPay, duk ina aiki da su wajen biyan kuɗi. Idan na je sayayyar kayayyaki nakan yi amfani da su.

An haife ni a watan Satumba 15 ga wata 1992. Eh, a wannan wata aka haife ni, eh kuma a duk shekara zagayowar lokacin haihuwata, nakan yi celebration na kuma nakan yi azumi kuma domin godiya ga Ubangiji da ya nuna min zagayowar wannan lokacin.

A gaskiya abincin da na fi so na fi son shinkafa da miya ko kuma tuwon shinkafa da miyan egusi. A gaskiya waɗannan su nafi so sosai. Idan ka cire su kuma ina son ɗanwake ya ji jaji sosai. So wannan kalar abinci uku gaskiya su nafi so.

A gaskiya a duk lokacin da ana yin ruwan sama, to nakan nemi waje na fake kafin ruwan ya ɗauke. Idan kuma ruwan ya tsawaita, na kan yi amfani da lema, ma'ana umbrella. Na ka yi amfani da ita domin na iso gida na ɓoye kaina. Bana wasa a lokacin da ana ruwa domin ina son na kare kaina daga sanyi da kuma sauran nau'ukan cututtukan damana.

A gaskiya dinka tufafi ba sana'ata ba ce. Bana iya ba domin ban koya ba. Na kande kai ma tailoli waɗanda sana'a su ce domin su dinka mu. Bana dinka tufafi gaskiya. Sana'a ce, to waɗanda suka iya, suka ƙware ko kuma suka koya su ke dinka tufafi. Ba kowane gaskiya yakan iya dinka tufafi ba sai dai ya kai ma wani ya dinka mashi.

Eh, ina cin tafarnuwa sosai, gaskiya sosai ina cin tafarnuwa. Dalilin dayasa ma nake cin tafarnuwa domin maganin sanyi, tana maganin sanyi sosai. Misali a duk lokacin da ƙila mura ta kama ni, nakan samu 'ya'yan tafarnuwa na tamna su yadda suke da yajin su na haɗiye. To idan nayi wannan haɗin, zai sa murar da ta kama ni sabuwa kai tsaye ta narke. Na zubar da ita.

Eh, wayata tana daidaita haske. Ya danganta daga yanayin lokacin da nake. Kaga irin lokacin dare takan daidaita haske da kanta ba tare da na saita ta ba. Takan, misali idan akwai haske ga wuri, screen ɗinta yakan ƙara haske. Idan akwai duhu ga wajen, ah, hasken ta zai yi koma daidai, a daidai yanayin wannan lokacin. Takan daidaita da kanta gaskiya.

Gaskiya nakan yi ababe da dama domin nishaɗantar da kaina a lokacin da bana aikin komai, domin ina son na samu nishaɗi. Abu na farko wanda nafi yawan yi shine kallon fina-finai. Kallon fina-finai, mafi yawan fina-finan da nafi kallo sune fina-finan China, eh China drama. Su gaskiya nafi yawan kallo ko kuma fina-finan mu na Hausa, ma'ana Hausa drama nakan, nakan kalle su domin samun nishaɗi. A lokacin da ina tafiya kuma lokaci nakan saka music irin kama waƙoƙi haka. Waƙoƙi namu na gargajiya su ma ina son su sosai. Nakan kunna su domin nishaɗi don tuna baya.

A gaskiya yanzu an wuce lokacin kunna kendir domin an samu cigaba. Ko da babu wuta akwai, akwai NEPA ma'ana wutar lantarki akwai ta. In babu ta kuma akwai solar. To zai yi wuya yanzu gaskiya ba duk gida za ka je ka samu ana kunna kendir ba. Aa sai dai mafi yawa irin kamar ƙauyuka, su idan ka je gaskiya za ka ga idan an tarbe ka saboda basa da wutar lantarki kuma zai yi wuya ka ga gida akwai, akwai solar ma'ana wutar da ke aiki da hasken rana itace ake kira solar. To in ba ƙauye ka je ba zai yi wuya ka ga inda ake kunna kendir. Gaskiya bana kunna kendir. A koyaushe akwai wuta isasshiya a gidana da dare ko rana.

A gaskiya lokacin da na fi so a cikin shekara, lokacin damuna. Gaskiya lokacin damuna nafi son shi sosai, ah bayan shi kuma sai kuma lokacin sanyi. Waɗannan lokutan nafi son su sosai gaskiya don yanayin yamun sosai ina jin daɗinsa.

A gaskiya ne ina son tafiye-tafiye. Zan iya tafiya, ko meye nisan ta. Zan iya tafiya wadda ta kai adadin kilometer 2000. Dan na shayin ta sosai. Na je irin garuruwa kamar haka daga Sokoto zuwa Lagos, daga Sokoto zuwa Abuja, daga Sokoto zuwa Kano. So duk waɗannan tafiye-tafiye ne masu nisa. Kuma in a ƙafa ne zan iya tafiyar da zan iya cin kamar irin 15,000 steps. Duk zan iya yi.

A gaskiya na fi son tufafin da aka yi da auduga bana son. Bana son, bana son tufafin siliki. Tufafin auduga a yanayi na ƙasar mu gaskiya na auduga sun fi, sun fi na siliki gaskiya. Domin yanayi mu akwai zafi sosai. To don haka na siliki gaskiya za su fi amfani gare mu. Don haka mafi yawan duk al'ummar mu sun fi aiki da tufafin da aka yi da auduga.

Gaskiya ba ma amfani da ruwan rijiya. A gidana mun fi yawan aiki da ruwan, ah, da ruwan borehole ma'ana ruwan famfo. Da su muke aiki sosai. Gaskiya na jima ban yi aiki da ruwan rija ba. Mafi yawa gaskiya idan ba ƙauye na je ba zai yiwu ya in yi aiki da ruwan rijiya.

Gaskiya, 'ya'yan itacen da na fi so kuma na fi yawan amfani da su, na fi son 'ya'yan guava. 'Ya'yan guava ina son su, ina amfani da su domin irin tsami tsamin da suke da shi ya sa na fi sonsu sosai gaskiya. Ah.

A gaskiya yadda nake ba da ra'ayina a aiki ya danganta daga irin yanayin aikin da aka ba mu da kuma lokacin da ake buƙatar mu gama shi da kuma mutanen da aka haɗa mu domin gudanar da wannan aiki. So idan na dube aikin gaskiya zai iya ɗaukan lokaci fiye da yadda aka ba mu, zan iya bayar da nawa ƙorafi, eh domin dubawa a ƙara. So nakan iya dubi nagan yanayin mutanen da aka haɗa mu aiki da su, ya ƙwazon su yake, ah domin bada ƙorafi ko ra'ayi game da yadda ya dace aikin ya gudana.

A gaskiya ba na da katin kasuwanci domin ni ba ɗan kasuwa ba ne, ma'aikacin gwamnati ne. Ba na da katin shaidar kasuwanci gaskiya. Sai dai nan gaba ƙila idan na yi ritaya zan iya dawowa na ci gaba da kasuwanci. Amma dai ina da tax ID domin biyan tax na ƙasa ina da wannan shi da gaskiya.

Eh ina da fanka a rufin ɗaki. Ina aiki da ita sosai, mafiya lokacin zafi gaskiya ina aiki da wannan fanka. Bayan ita kuma ina da fanka wadda ke tsayi da kanta, aa duk domin samun isashen iska domin yanayin zafin mu a Sokoto gaskiya yana da, akwai zafi sosai. So a wannan lokacin gaskiya mutum na buƙatar iska a kowane lokaci.

Wayyar da nake aiki da ita kamfanin Infinix ne. Ina aiki da Infinix Note 40 Pro. Ita nake aiki da ita kuma wayan iya gwargwado ina jin daɗin aiki da ita domin saurin, saurin da ke gare ta, ah tana da memory 256 gigabyte sannan kuma tana da memory sauri ma'ana RAM Random Access Memory ɗinta kusan 8 gig. So wayan ina amfani da ita sosai saboda ina son ta domin saurin aiki da take da shi bata slow.

A gaskiya na fi son dafa kwai fiye da a soya kwai. Ina son a dafa shi a yadda yake, a sa shi a ruwa, a ɗora a kan tukunya ya tafasa. Idan ya tafasa infaffasa, idan zan ci abinci. A gaskiya nafi son irin dafa shi fiye da soya shi.

A gaskiya ina da kyakkyawan mu'amala da shugabanmu a wajen aiki. Domin bana saɓa mishi, bana musanta mishi. Idan ya bani aiki nakan gama a kan lokaci. Kuma a koyaushe yana farin cikin aiki da ni yana jin daɗin aiki da ni. Gaskiya muna da kyakkyawan fahimta da shi, ah baya takura min kuma idan ya bani aiki nakan gama kai tsaye. A koyaushe yana alfahari da ni a wajen aiki.

Gaskiya ƙasar mu irin ƙasar gida na gaskiya jakasa ce, ah ba irin nomal ƙasa wadda za ka samu sauran wurare ba ne. Ƙasan mu ja ce gaskiya. Idan ka duba yanayin Sokoto mafi yawa duk jar ƙasa ce ake aiki da ita. Ita ce mafi yawa a ko'ina.

A gaskiya a duk lokacin da zan je wuri, idan an gayyace ni ko za a yi wani abu, so na kan je da wuri mafi yawa tati, minti talatin kafin lokacin na kan isa wajen. Bana zuwa daga baya. A koyaushe ina daga na farko farkon zuwa a wuri. A duk lokacin da za a yi abu na kan je kan lokaci ba, ba da ɓata lokaci ba.

A gaskiya abin da nake son canzawa a wurin aiki duk bai wuce lap- laptop ma'ana kwamfuta dinda nake aiki da ita. Aa gaskiya ina son a canza min ita domin ta zama outdated mafi yawa idan zanyi aiki indai aikin sauri ne. So nafi so ma na yi aiki da personal kwamfuta dina dan in yi aiki da kwamfutar ofis. A gaskiya wannan yana daga cikin babban ƙuduri na naga an canza min ita.

A gaskiya mafi yawa na fi son hawa lift fiye da matakala. A duk, eh, lokacin da zan isa wajen aiki na fi son na shiga lifta. Sai dai ƙila idan liftar tana da matsala, nakan yi aiki da matakala. So wani lokaci idan ina son na motsa jikina, so bazan bi lift ba. Eh, kawai na fi son na yi aiki da matakala idan zan hau sama. Mafi yawa ma idan na je wajen da na ga akwai lift akwai matakala, to ba sawai nake shiga lift ba. Na fi son na yi aiki da matakala domin motsa jinina da jikina.

Ah, mafi yawa gaskiya ban cika cin abinci da dare ba. Abincin da nake ci shine mafi yawa, idan na taso da aiki misalin ƙarfe huɗu, na kan ci abinci wannan lokacin. So da na ci shi kuma gaskiya bana buƙatar na ci na dare. Eh, domin da dare kawai ma mafi yawa bai wuce in sha Lipton ba da honey da zuma ke nan. Na saka zuma a cikin Lipton na ɗan sha. Ah, ne so that to keep my body warm. Ah, shi ne kawai nake aiki da shi.

Eh, a duk lokacin da na tashi da safe nakan mi-- nakan ɗan mamo tsashi da yin miƙa. Duk ina yi gaskiya da safe. A mafi yawa ma ina tashi zan fara yin wannan miƙa. Ah, yin miƙa da safe yana nuni mutum na cikin ƙoshin lafiya. Kafin ka fara duk wani aikace-aikace naka na wannan ranar to at least yana da kyau ka miƙa ji-- ka miƙe jikinka da safe.

Uhm, a gaskiya muna-- ina tsarkake gidana sau biyu a rana. Da safe akan share shi gaba ɗaya, duk inda wani datti, wani ganye na fulawa ya sauka duk za a share a sa a du-- a saka a wajen aje shara. Sannan da yamma, irin misalin ƙarfe biyar haka za a sake share shi gaba ɗaya ciki da waje. So a rana dai sau biyu ake tsarkake gidan.

Sosai ina sayan kaya a yanar gizo. Ina da manhajoji da dama da nake sayan kayayyaki daga gare su. Ah, ina sayan kaya daga Alibaba, ina sayan kaya daga Temu, ina sayan kaya daga Jumia da kuma Konga. Su waɗannan duka suwannai ne na yanar gizo waɗanda nake sayayyar kaya a gare su. Yanzu ma haka kwamfiyutar da nake aiki da ita, daga Konga na saye shi. A gaskiya yanar gizo ta tallafa mana sosai wajen sayen kayayyaki cikin sauƙi a kawo maka su akan lokaci.

Gaskiya kayan marmari da na fi so, na fi son irin ayaba da abarba da kuma lemu na zaƙi. To waɗannan kayayyaki gaskiya na fi son su sosai. Ah, domin ina jin daɗin mu'amala, daɗin shan su da kuma irin lafiyar da suke ƙara mana a jiki. Shiyasa na ke son shan su sosai, kusan kullum ma sai na sha.

Nakan koyi sabon fasaha tare da karantar abubuwan da wannan fasahar take yi kafin na fara amfani da ita. Zan karanta abinda ake kira manual. Manual shine ke ƙarin bayani ga mai amfani da wannan abun yadda zai yi aiki da shi. To sai na karanta shi ciki da waje, na fahimce shi kafin na fara aiki da shi. Manual shine ke ƙara bayani ga mai amfani da wannan abun yadda zai yi aiki da shi. Na kalla, na saurara na kuma ga yadda ake amfani da shi. To sai na karanta shi ciki da waje, na fahimce shi kafin na fara aiki da shi. Wanda ban san da shi ba ko ban taɓa mu'amala da shi ba.

Eh ina amfani da gidan sauro sosai. A kullum ciki nake kwana. Da lokacin da akwai shi da babu shi a koyaushe net ni na kwance gidan sauro na. A maƙale yake. An ɗaura shi gaba ɗaya gadon a ciki muke kwana da ni da iyalina duka.

Muna share gida sau uku a rana, da safe da kuma yamma. Da safe za a share ciki da waje. Ciki a yi mopping, waje kuma a share. Sharan da aka sha-shara za a saka ta a wajen ma'aja-ma'ajan ma'ajiyan tama na dustbin. Sannan da ra-da yamma haka misalin ƙarfe biyar haka za a ƙara share gidan duk inda wani, wani ganye na fulawa ko na abu ya sauka duk za a share gidan ya kasance a clean.

Wurin aikinmu waje ne wanda, wanda muke aiki a kullum. Wajen aiki ne wanda ina jin daɗin aiki da shi saboda abubuwa da dama da suka haɗu a wajen aikinmu. Mu'amalan mu da ni da sauran abokan aikina da kuma nishaɗi da mukan samar ma juna a koyaushe. Na biyu, oganmu na wajen aiki yana sonmu sosai. A koyaushe muma ba muna masa aiki a duk lokacin da ya saka mu, mukan kuma gama a cikin ƙanƙanin lokaci domin faranta masa. Tun da shi ma baya so ya yi mana abin da misali ranmu zai ɓace muma mukan yi abin da za mu faranta masa. Kuma na uku shine a koyaushe duk da yake muna da matsalar wutar lantarki, so a ofis ɗinmu muna da solar. To wannan solar ta kan sama mana da wuta a koyaushe a duk lokacin da ka zo akwai wuta. Amma dama da akwai wuta, wutar lantarki ba ko babu ta, solar ɗinmu ta ishe mu. Duk abubuwan aikinmu duk ta, duk tana ɗaukar su ba tare da wata matsala ba.

A gaskiya nakan sabunta, shirye-shiryen kwamfutata a koyaushe. Duk lokaci wani sabon, wani sabon update ya zo nakan yi ƙoƙari naga, kwamfutata ta kasance daya daga cikin na gaba, waɗanda duk abubuwan shirye-shiryen da ke kanta sun kasance ba tare da wani matsala ba. Toh nakan magante duk irin waɗannan matsaloli don yin, don yin, don yi mata abin da ake kira update a Turanci. Zan riƙa updating din duk wasu mahajoji da ke kan kwamfutata ta kasance relevant. Na riƙa samun damammaki na shiga wasu wurare ba tare da matsala ba idan ina, idan ina kan yanan gizo.

A gaskiya idan aka samu ragowar abinci, mukan bayar da shi sadaka ko kuma idan babu wanda za a bawa sadaka a kusa, in abincin ba wai irin wanda zai lalace ba ne, akan busar da shi domin amfani na gaba. So wannan hanya ita ce muke bi a gidana domin magance wulakantar da abinci, eh, domin wulakantar da abinci baya da kyau. Don Allah ya hore maka bai dace a ce ka wulakantad da abincin da ka samu ba ko ka zubad da shi a ƙasa ko wani abu a'a idan ba mu samu wanda za mu bawa a kusa akan busar da shi aka shanya shi ya bushe a aje ko don wani na buƙatar taimako akan ɗauka a ba shi ko kuma idan ana da buƙata amfani da shi sai ayi amfani da shi a gaba.

Gaskiya babban nasara da na samu, da muka samu a wajen aiki ita ce tabbatar da samar da illan dry port. Ma'ana wajen ajje kayayyaki waɗanda aka shigo shige da fice dasu, su a jihar mu. Ma'ana gwamnatin jiha ta tabbatar da tabbata wannan aikin, domin 'yan kasuwan mu su sami sauƙi. Kayayyakinsu zasu zo su same su a tare da su ba tare da wani ɓata lokaci ba. Da sai ka je Lagos, sai ka yi tafiya zuwa Lagos domin kaje kayi clearing ɗin kayan ka a Sakamaka. So yanzu babu wannan, kayan ka darect da sun iso zasu iso nan gida. A nan gida zaka je kayi clearing ɗin su, duk wani tax duk wani charges zakaje nan illan dry port ka biya ka karɓi kayan ka. So gaskiya wannan ita ce babban nasara da muka samu a wajen aiki kuma wannan aikin yat tabbata kuma al'umma suna alfahari dashi.

A duk lokacin da nake neman hutu ko a bani hutu, eh nakan rubuta. Mafi yawan eh nakan tai hutu a duk, a duk shekara ina da wata ɗaya na tafiya hutu. So da zaran wannan watan yayi wanda nake tafiya hutu, zan rubuta ma ogana. Idan na rubuta mashi shi ma zai endorsing a sake ni na wuce. So mafi yawa idan mutum zai je hutu akan ɗan ba mutum wasu yan allowance. So waɗannan allowance za ka je gida ka huta, ka je ziyara, ka ga ƴan uwa da sauransu. So gaskiya eh mu kan rubuta internal memo zuwa ga head namu, shi ma head namu zai endorsing zuwa ga director, shi ma director zai endorsing zuwa ga CEO. Wannan sune process ɗin da muke bi domin mutum ya samu damar samun hutu.

A gaskiya bana son wuraren da ake hayaniya sosai, ah saboda hayaniya yana da wani abu da ake kira noise pollution. Wannan yawan noise dinnan yana da matsala ga ƙuƙulowar mutum, mutum bai samun lokaci ya zauna yayi nazarin abin da ya dace yayi. So bana son zamama inda ake hayaniya ko sauran wuraren inda ake yin ta duk bana son ji.

A gaskiya sau ɗaya muke yin taro a sati. Wannan taron yakan haɗa shugabanmu, sauran ma'aikata, mataimakansa duk za a zauna a ji ƙorafe ƙorafe da kuma hanyoyin ci gaba wanda zamu ci yadda, eh, ma'aikatanmu gaba sannan ta yadda zamu kawo cigaba ga ayyukan da muke yi da sauransu. To shi wannan yana daga cikin makasudin yin zaman da muke yi a kowane sati.

A gaskiya shagon da na fi zuwa duk bai wuce Provision store ba. Abin da ake nufi da Provision store waje ne inda ake sayar da kayayyaki, abin da ya shafi kayan abinci da sauran al'amura da ya shafi rayuwa. So duka, duka muna, muna bi muna aiki da su. A gaskiya wannan shagon shine shagon da na fi zuwa. Amma mafi yawa idan na je waje, na je irin wannan shagon ban samu mu kayan da nake so ba. Mafi yawa na kan je irin, irin kaman supermarket. Supermarket waje ne shi ma wajen da ake sayar da kayayyaki nau'uka daban daban.

Eh, a gaskiya ba ko yaushe ba. Nakan ci abinci a titi mafi yawa, idan ina wajen aiki. Ko kuma bana son zuwa irin wajen cin abinci, irin na masu kuɗi. So abincin titi gaskiya yafi sauƙi. Da ne rakka ɗari biyar ka ci ka ƙoshi, ba tare da wata matsala ba. Gaskiya mafi yawa idan ina wajen aiki nakan je bakin titi akwai mai saida abinci, nan nake zaunawa na ci tare da sauran mutane. Mafi yawa dalilin da ya sa ma nakeson cin abinci a titi, domin ana samun nishaɗi. Akwai mutane da dama zaka haɗu da su, sun yi dandamali an zagaye mai abinci, kowa na jiran a zuba masa. So irin wannan wajen zaka iya samun nishaɗi da irin wasu masu irin maganganu haka na barkwanci duk zaka saurara. So irin haka yana mun daɗi sosai. To shi addalili ma da yasa nake cin abinci a titi.

Gaskiya abinci kala biyu na fi ci kuma idan na ci su na kan samu nishaɗi da jin daɗi. Abinci na farko duk bai wuce shinkafa da miya da lad- da salad ba. To gaskiya wannan nau'in abinci yakan sami jin daɗi da farin ciki sannan kuma, ah da kuma shinkafa da wake da yaji da mai to wannan ma ina jin daɗin shi sosai. A yau ma shi na ci. Gaskiya wannan nau'ukan abinci biyu na kan ji daɗin su sosai.

Gaskiya abin da na fi jin tsoro a duniya duk bai fi mutuwa ba. Mutuwa ita ce za ta sa yau kana nan gobe a tashi babu kai. A'a, 'ya'yan ka da kowa ba za su ƙara ganin ka ba. So gaskiya babu abin tashin hankali irin wannan lokaci. Bayan ita kuma sai maciji. Maciji ma ina jin tsoron shi sosai. Hmm, sannan na uku bana son na ɓata ma iyalina ma'ana mata ta dai. So waɗannan abubuwan su kawai nake jin tsoro.

Ah gaskiya, albasa kuwa ya san tana da yaji. Gaskiya a duk lokacin da nake yanka albasa, hamadai jan albasa ta fi yaji. Ah gaskiya jan albasa dinnan tana da yaji sosai kuma a duk lokacin da kake yankanta dole kayi hawaye ko kai waye. Ah gaskiya nakan yi hawaye ah ko in ce kuka a yanda kuka saka shi ah a lokacin da nake yanka albasa.

Ah, sosai ina kiyaye kalmar sirri ta hanyoyi da dama. Na farko nakan sa kalmar sirri na ma more specially irin abubuwan da ya shafi social media dina, kamar irin su Facebook, Twitter da sauran su. Kalmomin sirri da nake amfani da su ta wannan fannin, ah zan sa kalmomin sirri daban daban. Ko wani akawun kalmar sirri din shi daban. Bana amfani da kalmar sirri ɗaya don saboda takan iya wa wani zai iya gessin ɗinta, a iya yi min kutse ta akawun ɗina. A wanga yanayin da muke ciki kalmar sirri tana da matuƙar muhimmanci ga ko wane duk wanda ka mu'amala a wanga yana yin da muke ciki na web three. Kana da buƙatar ka san me kake yi, ta ya kake mu'amala da manhajoji, ta yadda za ka creating account ka san irin kalmomin sirrin da za ka saka. To kada ka kasance kana aiki da kalmar sirri ɗaya. Ya zama ina kana da kalmomin sirri dabandaban. Ko wace manhaja da kalmar sirri ɗinta.

Eh, na kan iya dafa abinci. Amma dai mafi yawan abincin da na fi dafawa duk be wuce abinci mai saurin yi ba kamar irin su indomie da taliya. Waɗannan nau'uka abinci suna da sauƙin dafawa kuma ina iya dafa ruwan zafi. Misali idan babu wata lantarki, na kan iya ɗora a gas nayi boiling. Sannan mafi yawan dai abinci mai nauyi, mata na ne ke yi.

Eh, ina musafaha da mutane mafi yawa. Idan na iso ga wuri akwai mutane da yawa sosai, bayan na musu sallama mun gaisa zan ba da hannu muyi musafaha. Kuma musafaha takan iya kasancewa ya danganta daga laun-- daga yanayin wurin da mutum ya je. Wasu mutane idan ka ba su hannu ba dole bane su iya ba ka. Wani ba zai ba ka ba, wani kuma idan ka ba shi shi zai ba ka. Wani kana isowa gum ma, shi zai ba ka, kuyi musafaha.

Eh ina iya amfani da kwamfuta sosai. Eh na fara amfani da kwamfuta tun, tun 2009 nake aiki da kwamfuta hazuwa yau. Na fara samun personal kwamfuta ma'ana kwamfuta tawa ta kaina tun, tun misa-- tun 2008 nake da tawa kwamfuta ta kaina, hazu kyau. Abubuwa da dama na iya da su. Tun lokacin intanet bata waji ba ba mukan yi aiki da, eh USB gathering muyi connecting waya ko kuma muje cafe a kunna mana WiFi muyi connecting. Tun kafin irin service providers na yanzu su fara network dinsu ya karfi lokacin muka daina amfani da cafe. Ah tun lokacin, kusan shekara yanzu ana magana ashirin da, ashirin da wani, ashirin da huɗu ina da kwamfuta tawa ta kaina. Yanzu ina aiki da kwamfutar Dell nake aiki da ita. Wannan Dell ɗin tana da RAM 8 gb RAM, 500 gb a kanta sosai.

Eh, ina shan madara sosai. Madara irin madara Peak ko kuma Trikrown nan kan yi aiki nake aiki dasu na kan yi aiki da su sosai. Mafi yawa ma ina shan kuma Yogurt. Madaran Yogurt ina shan ta sosai. Bayan ita, ah, kamar irin su Lux ta haka, condensed milk duk ina aiki da su. Ah ah.

Eh, ina aiki da kunnen waya. Yanzu ma haka kunne waya ɗin da nake aiki da shi mafi yawa, ah, Bluetooth earpiece ma'ana kunnen waya na Bluetooth su nake aiki da su. Ah, sosai mafi yawa idan ina bana son takura wa mutane a inda nake zaune nakan yi aiki da su. Ko kuma ƙila ina son in saurari wani labari ƙila idan na kunna, ah, zai takura ma wasu so nakan yi amfani da kunnen waya. Ko kuma idan ina so in yi kallo bana son mutane su ji mene ke kallo nakan yi amfani da kunnen waya.

Sosai, a duk lokacin da zan yi hamma nakan rufe bakina. Domin ba ka san irin yanayin abubuwan da ke yawo kan iska ba, ka buɗe bakinka akwai irin su bacteria da ke yawo kan iska za su iya shiga bakinka. Rufe baki a lokacin hamma yana da matuƙar muhimmanci gare mu da kuma lafiyarmu. Mafi yawa ma addinai da dama sun buƙaci a duk lokacin da mutum zai buɗe bakin shi to ya tabbatar da cewa lokacin da hamma ta kama ka to ka tabbatar da ka rufe baki domin kariya ga kanka da kuma sauran al'umma. Takan iya ƙila kana ɗauke da wani virus in kana cikin mutane amma ta kama ka wasu na iya ɗauka. Kuma bayan haka nan, ahhh, akwai ababe da ke yawo kan iska waɗanda mu ba ma ganin su. A lokacin da ka buɗe bakinka su kan iya samu mafaka su shiga cikin bakinka. Rufe baki a lokacin hamma yana da matuƙar muhimmanci gare mu da kuma lafiyarmu.

Ya, aa da safe gaskiya a duk lokacin da na farka, aa nakan yi godiya ga Ubangiji da ya nuna mini tashi lafiya na waye gari lafiya. Bayanan zan tashi in yi wanka, bayan na yi wanka sannan in karya ma'ana breakfast in ci, in ci abinci. Ya, aa da safe gaskiya a duk lokacin da na farka, aa nakan yi godiya ga Ubangiji da ya nuna mini tashi lafiya na waye gari lafiya. Su nake yawan sha a duk da safe gaskiya. Bayan shi ba na cin wani abun mai nauyi da safe da rana kawai nakan iya cin abinci mai nauyi kamar irin su shinkafa da miya ko tuwo haka, ko waina to duk wadanga nakan iya cin su madarin safe bayan na tashi, nayi wanka zan karya san'nan na fita.

A gaskiya ban cika yin wani abu domin in ƙara aiki ba. Ah mafi yawan mutane a duk lokacin da kila sun yi aiki, sun gaji kila sukan sha energy booster kamar irinsu Pearless, Predator. Da sauransu domin ya ƙara masu ƙarfi su iya jure aiki komi yawansa. To ni gaskiya bana amfani da wani abu wanda wai zai iya ƙara min kuzari na yi aiki. A lokacin da na fara aiki, da zaran lokacin tashi ya yi to zan tashi. Bana ƙara lokaci kuma bana ragewa. Da lokacin tashi ya yi zan tashi sai kuma gobe. Rayuwa tana buƙatar hutu.

Eh gaskiya a duk lokacin da na je kasuwa sayan kaya, idan an faɗa min farashi to zan yi ciniki in tambaya shi me gaskiyar farashin. Idan na ji farashin bai mun ba zan yi gaba. Mafi yawa zan iya zuwa waje biyu zuwa uku na ji farashin wannan abin da na je nema. Duk wanda ya fi sauƙi daga ciki to shi zan saya. To ta wannan haka ita wannan hanyar nake bi domin yin ciniki a kasuwa.

Eh, a mafi yawa ya danganta daga yanayi da kuma abubuwan da muke buƙatan mu cim ma domin bunƙasa haɓakar al'amuran mu na kasuwanci. Eh, mafi yawa mu kan cim ma manufofin da muka gindaya wani lokaci kuma ba dole ba ne mu samu abin da muke da buƙata. Wata talla takan wuce ba tare da an samu yawan al'umma sun zo suna neman abin nan da muka saka talla domin al'umma su gani ba. Eh, wani lokaci akan cim ma manufar, wani lokaci kuma ba dole ba ne a cim ma manufar.

Eh sa hannu ya danganta daga yanda al'amari ko takardar yarjejeniya tazo wadda ake so a tura ko kuma zaka tura saƙo, domin tantancewa wannan saƙon kai ne ka turo shi ko bakai ne ba. Mafi yawan mutane sun san yadda, sun san yanayin saka hannun ka in dai abu a hannun ka yazo zasu iya gane cewa eh wannan takardar ko wannan saƙon daga hannun, daga hannun wane yake. Eh shine daman wannan ita ce, ita ce sigar yadda yake saka hannu to lalle wannan takardar tashi ce. Mukan saka hannu ta yanda wani ba zai iya kwaikwayon yanayin saka hannun mu ba. Domin sa hannu ana iya kwaikwayon shi wani ya yi cuta ko ya cuce wasu. To a ko yaushe wajen saka hannu mukan saka hannu ta yanda wani ba zai iya kwaikwayon shi ba.

Umm, gaskiya ba na zuwa gidan fim. A mafi yawan idan ina da buƙatar yin nishaɗi, nakan kunna kallo a gida domin na kalla. Ba na zuwa sinima da, sinima a koyance gidan fim domin kallo, ba na wannan. A ko yaushe idan ina da ra'ayin yin samun nishaɗi to a gidana nake yi, ba na zuwa gidan fim.

A gaskiya abincin gargajiya da dama na fi so. Aaa ina son abinci namu na gargajiya kamar irin su tuwo, tuwon shinkafa, tuwon gero, tuwon dawa, tuwon masara da kuma ɗan wake. Duk waɗannan nau'ukan abinci ina da ra'ayi da su, ina son su sosai.

Eh, a gaskiya daɗde kun manhaja kaɗai nake ba dama bani sanarwa. Misali kamar irin su WhatsApp nakan kunna sanarwa idan wani sabon abu ya to ko wani ya turo wani saƙo kai tsaye zan gani. Amma ba kowane app nake barin sanarwar shi kunne ba.

Eh, eh a duk lokacin da zan shigo gida zan cire takalma. Bana shiga da takalma a cikin gida. Ah baki ƙofa nake ajiye su, ƙofa shiga falo a nan nake barin su ko kuma ajiye su a shoe rack wajen ajiye takalma. Bana shiga da takalma a gidana.

Eh, ina jin tsoron kwari sosai. Gaskiya, aa, daɗaikan kwari waɗanda na fi jin tsoron su irin maciji, irin ƙunama, em, da sauransu. To duk waɗannan ƙwarin gaskiya ina jin tsoron su. Em, shi yasa a koyaushe na kan sa ai yi feshi a gidana, domin waɗannan ƙwarin idan suka ji wari ba za su zauna ba.

Eh, sanya hulla al'ada ta ne. A gaskiya ina sanya hulla sosai. Bana a duk lokacin da zan fita aiki ko zan je wani go, na kan saka hulla. Ina da hulluna nau'uka daban-daban kamar kubi, ahadu banki, jadara to duk waɗanga, duk nau'ukan hullunan da nake amfani da su ne. Lalle ina saka hulla. Idan al'adarmu ta Hausawa a duk inda za mu je mu kan sanya hulla. Wajen taro, wajen bikin suna, bikin aure, wajen gaisuwa to mutum idan yana so ya tafi a kamale a kalle kamar mutum, eh to yana da kyau ka saka hulla.

Eh, gaskiya a duk lokacin da na zo wani gun wajen sayan abu idan na isko layi zan tam-- zan fara tambayar "waye na ƙarshe?" Idan ya ce gashi sai in ce to ina bi maka. Haka nakeyi mafi yawa irin wajen sayan irin cooking gas, gas in abinci ko wani gu irin banki haka idan naje kila akwai layi inason in karbi kaman irin APM wani lokaci mutum ya iso kan ya kan isko layi. To dan in kare irin yarjejeniya ko tsegumi zan fara tambayan waye na karshe to inajin na karshe da mai bimasa zance to ina bi ma wane. Sai in tsaya a bayan shi idan kuma akwai layi da yawa zan samo waje in zauna ina hangen yar da layi ke tafiya idan na kusa kai layi sai in dawo in hau layi. Haka na ke yi.

A gaskiya bana tafiya kasuwanci. Ni ba ɗan kasuwa bane, ma'aikacin gwamnati ne. A bana zuwa yawon kasuwanci. Mafiya kuma mafiya kasuwancin da nafi duk be wuce irin kasuwancin saye da sayarwa na cryptocurrency ba, ko kan in shiga kasuwar crypto kamar irin su Binance ko Bitget ko BingX ko MEXC. Idan naga wani sabon token ɗin da an ka, an ka yi listing ɗin su a ɗaya daga cikin waɗannan exchanger ɗin, idan na ga wannan token ɗin yana da muhimmanci, zan iya sayen shi in ɗan saye. Bana future trading, spot trading nake yi. Zan iya sayan shi in ɗan riƙe na ɗan lokaci ina ganin farashin shi ya tashi kawai zan shiga in sayar. Wannan shine a mafiya kasuwancin da nafi yi.

Eh, a gaskiya nakan duba saƙonni sosai. Mafi yawa ina zuwa ofis idan na fita zan duba in gani ina da saƙo a email dina zan duba in gani idan babu shiken. A koyaushe kwamfuta na yana kunne, yana duba idan akwai saƙo in babu yana shigowa zan gani. Ko kuma a waya na email dina ina da, ina da ahhh notification yakan nuna min idan ina da saƙo zai nuna sai in shiga. In, in wanda zan iya ba da reply da wurin ne zan bayar. In wanda ba zan bayar ba ne zai ɗauki lokaci to zan fara aiki kansa.

Eh nakan kulle ƙofa kullum a duk lokacin da na shigo gida nakan kulle ta. Aaa, ina shigowa gida zan kulle na sa sakata duka. A yana da kyau a duk lokacin da mutum zai shigo gida ya kulle gidansa. Domin tsaro akwai ɓarayi wani na iya shigowa gidanka ya maka ɓarna ko ya ɗauke maka wani abu. So a duk lokacin da ka ni bawai sai dare ba, a duk lokacin da na dawo da aiki ina shigowa tozarufin gida. Duk wanda ya zo gani na ko baƙo ko dai wani sai dai ya, ya ƙwaƙwasa a buɗe masa ya shigo. To haka zaka iya gane wa ya shigo gidanka wa ya fita ta kulle ƙofar.

Umm, mafi yawan lokacin fara aikina a kullum karfe takwas na safe. Karfe takwas nake farawa, sannan na rufe aiki karfe huɗu na yamma. E, a kullum na kan fita kan lokaci domin ba na son. A kama ni da laifin zuwa latti. Na kan je kan lokaci ne, duk abin da ya dace a gun aiki na. In ina da wani aiki da aka ba ni, zan yi ƙoƙari in ga na kammala shi kafin lokacin tashi.

Sau biyu nake goge haƙora a rana da safe da yamma. Bana son dan, eh goge haƙora yana da matuƙar amfani ga lafiyar mu. Dan saboda muna cin wanga ci wanga, to wassu germs na abinci na iya tsayawa a haƙora. So a duk lokacin da ka gama ci yana da kyau ka wanke bakin ka da ruwa in dasu a kusa ka wanke. Idan babu kuma idan ka dawo gida ka yi ƙoƙari ka wanke, ka yi, ka yi brushing ɗin su da maclean. To kaga a haka? Zai sa ka kasance haƙoran ka a koyaushe suna cikin lafiya ba tare da wata matsala ba.

A gaskiya mu kan share ƙura a fuskata a duk lokacin da na fito. Maybe na ɗan yi tafiya biyu da uku na ji ana mun dust a fuskata. Na kai amfani da hanki na goge, sannan a gida sau biyu ake wannan aiki na goge ƙura da abin da ya shafi irin TV na gida da fridge da kuma sauran kayakin da muke amfani da su a gida duk ana gogewa kullum.

Eh gaskiya a duk lokacin da aka yi abinci a gidana, akan samma mutane waɗanda basa da shi ko basa da karfin yi akan raba a basu. A gaskiya nakan yi haka, hakan ya zama ɗabi'a ne a gare ni taimakama waɗanda basa da shi, mafiyawa irin makwabta da yan uwa da sauransu duka akan basu.

A gaskiya na fi son AC fiye da fanka. Na shi AC zai yi, zai sa waje yayi sanyi, sannan kuma mutum ya ji jikin shi a bushe ba tare da wani zafi ba. Fanka ita kuma zafi take kawo wa. Shi yasa AC ya fi ta gaskiya. Hmm gaskiya, na fi, du wanda bai da yai ƙokari ya mallaki AC don ya fi maganin zafi gaɗan saboda irin yanayi mu na Sokoto, temperature ɗin mu ya kai kai har around 38, 37 degree celsius. To haka irin wanga zafi dole AC ya yi zai fi fanka.

Umm, a gaskiya na fi son kiɗa namu na gargajiya, irin kiɗa na kalangu da kuma kwantagi. A gaskiya irin waɗannan kiɗan na fi jin daɗinsu. Mafiyawan mawaƙan mu na Hausa, ko ince mawaƙan mu na gargajiya mafiyawa wasu sunfi aiki da kalangu da kuma kwantagi. Kamar ɗan Maraya Jos abin waƙanshi shine kwantagi. Sauran mawaƙa irin su Ɗanƙwairo, irin su Alhaji-mu Alhaji Musa Ɗanba'u duk da, kalangu su ke aiki. To gaskiya nafi son waƙoƙin su sosai.

A jadawalin aikin mu gaskiya yana da yawa sosai. Na farko dai a matsayin ka na ma'aikaci a ma'aikatan mu, a koyaushe an fi da son ka yi fita corporate. Ba a son irin shiga ka sa tufafi anyhow. An fi da son ka fita corporate. Ka saka koba shoe da hulla in native fita za ka yi kuma English fita za ka yi, ka saka tie da sauransu. A jadawali yana daga cikin ƙa'idodi dressing ɗin ma matters sannan kuma bin doka ta aiki a koyaushe. Muna da conditions of service namu na ma'aikatan mu. A matsayin ka na ma'aikaci dole duk abun da za ka bi, za ka yi aiki da wannan kundin ne. Babu let coming, sannan a koyaushe ka kasance a kan manufofi na ma'aikata. Kada ka fita waje. Misali ka yi abin da baya cikin kundin doka aikin mu, haga duk bai dace ba.

Eh, a kullum na tashi ina motsa jiki sosai. Dan, nakan ɗanyi tafiya mai nisa, irin around ten miles kowane safe, irin kamar ten thousand steps haka, na farko na kan yi su duk safe kafin na fita aiki. Bana irin motsa jiki na irin gym haka na yadda mutane ke ɗaukar ƙarafa masu ƙarfi bana yin shi. Ni tafiya nake yi mai nisa da innaayi in dawo, kafin in dawo duk jikina irin, jini ya samu ya yi circulating duk na zama normal haka.

Eh, a gaskiya ni na fi son miyan kuka. Miyan kuka gaskiya na fi jin daɗin tafiye da kowace irin miya. Sannan bayan ita miyan da na fi so ita ce miyan alayyafu da sure, miyan yakowa da alayyafu. Na fi son shi sosai. To bayan waɗannan miyan duk wasu miyoyi gaskiya ba na jin daɗinsu. Waɗannan su nake jin daɗinsu kuma su ke ba ni lafiya a duk lokacin da na ci abinci wanda aka yi da su.

Mafi yawan ranar da na fi zuwa kasuwa ita ce ranar Lahadi. Ranar Lahadi ita ce ranar da mafi yawa nake zuwa kasuwa na sayaryar kayan da babu a gida. Nakan je kasuwa na zagaya, na ga abubuwan da babu shi a gida kuma ina da buƙatar su na siyo. Mafi yawa na fi zuwa kasuwa irin ƙarshen wata haka. Satun ƙarshen wata ran Lahadi na fi zuwa kasuwa.

Eh, sau biyu nake duba madubi. Mafi yawa da safe idan na tashi nakan duba fuskata kafin in shiga wanka. Idan na shiga wanka, na fito, na shafa mai, na saka tufafi, na sa turare, sannan in duba madubi a lokacin da zan saka hullata. Zan duba in gani ina yi daidai ina bai daidai ba na gyara.

Sosai. A duk lokacin da zan fita da safe, in zan fita zan saka turare kuma ina da ƙaramin kwalba a jaka na. A duk lokacin da na ji ƙanshin yaɗin sauƙa ƙasa zan ƙara sawa. To a duk inda nake ƙanshin turarena guda ɗaya ne da ka ji shi wanda ya sanni, da ka ji shi kasan nine. Don mix ake min na kalolin turare da dama. Bayan da za ayi ka iya guessing cewa wanga turare ka zana. Uniquely ake min shi, nake amfani da shi.

A'a gaskiya bana aiki da itace a gidana. Mafi yawa ɗai na fi aiki da gawayi. Nakan siyo gawayi kuma nakan sa saka gas a ko wane wata. Nakan siyo buhu na gawai na ajiye. Da gawayi da gas ake min aiki da su a gidana a duk abincin da za'a yi da su ake aiki. Su ne kayan wutan gidana. Bana aiki da ice.

A gaskiya nakan ɗauki lokaci kafin in kwanta. Wani lokaci nakan kai irin ƙarfe uku kafin na kwanta. Dan saboda mafi yawan abubuwana na online kasuwancin da nake yi na, na cryptocurrency. Mafi yawa da dare nake samun lokaci, lokacin nake samun daman yi. Da rana aiki baya bari bana samun yi.

Gaskiya abin sha, wanda na fi so duk bai wuce madara ba. Madara, sabuwar madara wadda aka tatso daga saniya, ko kuma madara na raƙumi, toh waɗannan gaskiya su ne nau'ukan madaran da na fi so. A jimilla za a iya kiransu madara. Toh gaskiya madara ce, ita ce abin sha wanda na fi so sosai, kuma a kullum nakan sha kafin inyi fita.

Ina da kalolin takalma kusan kala uku. Ina da normal takalmi sandal sannan kuma akwai kwoba da half kwoba. To kusan dai nau'ukan takalmi kala uku nake sawa. Sannan akwai slippers, su slippers irin zaman gida nake yi da su ba ko ina nake zuwa da su ba. Akwai normal fam su kuma su nakan sa su wani lokaci na fita. Mafiyawa dai na fi aiki da kwoba da kuma half kwoba su nake aiki da su sosai.

Eh nakan zauna kan gwiwa wani lok-- a duk lokacin da zan yi sallah nakan zauna kan gwi-gwiwuna. Eh, na- ina zama kan gwiwa. Duk wanda zai yi sallah dole ya zauna kansu. Sosai ma?

Mafi yawa ina shigowa ofis, abin da zan fara yi na kunna fanka ofis dina. Na biyu, na kunna water dispenser dina, inda ruwan sha na yake nakan kunna shi. Sannan na je na aje jakata a kan tebur din ofis dina. Sannan in zauna, sannan na duba na gani irin ayyukan da muke da su a wannan rana. Wane ya fi sauƙi wanda za mu gama kan lokaci da kuma wane za mu fara yi. Ya danganta da abin da oga, ogan wajen aikinmu ya ce shi za mu yi.

A gaskiya, matsaloli ya danganta waɗanne irin matsaloli suka taso. Matsaloli ya danganta daga yanayinsu. Shin faɗa ne tsakanin ma'aikata? Ko kuma ma'aikaci ya saɓa doka? Ko kuma aikaci ne bai zuwa kan aiki kan lokaci? So waɗannan duk ma duk matsaloli ne waɗanda ke buƙatar dubiya kafin a duba kuma me doka aiki tace kafin a yanke hukunci. Kuma in matsaloli ne waɗanda ƙila rashin fahimta tsakanin ma'aikata ne, woni lokaci na kan tashi na basu shawarwari, na nuna musu cewa yin waɗannan halayen ko ɗan ga ɗabiu irin bai kamace su ba. Na nuna musu nan wajen aiki ne ba gida ba. To, da irin waɗannan matsalolin idan sun taso, abubuwan da nake musu ke nan, na kwantar musu da hankali sannan kuma ina nuna musu cewa kada su sake aikata irin waɗannan abubuwan.

A gaskiya wannan rana rana ta biyan albashi duk wani ma'aikaci wanda ke karban albashi rana ce mai farin ciki a gare shi. Domin rana ce wadda aikin da yayi za a biya shi. Duk wani bashi da aka biyan sa zai je ya biya idan ana biya shi. Idan ba a biya shi kuma zai je ya siyo kayayyakin abincin da zai yi amfani da su kafin wani biyan. Sauran kuma canji saura a yi saving saura kuma a ajiye dallal wurai yau da gobe.

A gaskiya bana tauna goro, bana cin goro gaskiya saboda goro yana da matsalolinsa. Shi addalilin da yasa bana cin sa. Matsala ta farko da cin goro ke kawo ita ce matsalar ciwon haƙora ko kuma haƙorin mutum su lalace, suyi ja ko baki yaƙa. To duk wannan cin goro na haifar da su. Yana daga cikin dalilin da yasa bana cin shi, bana mu'amala da shi. Ko wani gun na je aka bani shi sai dai in kyautar da shi.

A gaskiya aiki ya danganta da irin aikin da aka bani. Akwai aiki ƙila typing ne zan yi, na yi printing ko kuma aiki ne wanda sai na fita na je na siyo ko na kawo. So aiki kan yakan kammalu a duk lokacin da aka bani, aka ce an bani lokaci kaza ko yau ake buƙatar shi. To idan na zauna bana yin komi wannan aikin zan yi in ga na ƙarasa shi. Duk wani abu wanda zai ɗauke min hankali zan guje shi. Ba zan dawo takan shi ba sai na kammala aikin da aka bani. To ta wannan, wannan hanyar nake bi domin in ga na kammala aikin da aka bani ko aka saka ni a cikin lokaci.

Eh, ina iya jefa dutse nesa sosai. Dan jifana idan na jefa shi ta kan yi tafiya mai nisa. Mafi yawa a ƙasa ma zan iya jefa tsuntsu da dutse kuma na same shi. Ko yana saman ice idan na jefa da hannu zan same shi. To hannuna yana da saiti sosai shiyasa ban fiye jifa ba gaske. Nan saboda jifana tana tafiya nesa.

Eh, a gaskiya ina kunna Bluetooth a kullum. Ina da earpeace, ina da, uh, abin jin kunne na Bluetooth, na kan kunna shi kullum idan zan yi aiki wanda ba na son, uh, misali na takura wani, na kan yi aiki da shi. Kuma idan na shiga mota ina da Bluetooth na kan yi aiki da shi. A kullum idan zan fita ko zan je wani gun na kan kunna Bluetooth na saurari labarai ko ina son jin wani waƙa ko wani abu na kan kunna shi.

Gaskiya ba na aiki da shi. Muryata ana jin ta sosai. Mafi yawa inda nake amfani da shi ya danganta ƙila idan an gayyace ni wajen wani taro ko na je wani taro ko dai yin wani abu wanda an tara jama'a da yawa ana son muryata ta je ko ina to na kan yi amfani da shi. Amma haka kawai don ƙila magana tsakanin mutum biyu ko uku, ƙila muna zaune a office ko wajen zama haka, ba na aiki da shi sai dai in yi aiki zan iya ɗaga muryata ko mutum zai ji ni. Idan na ɗaga muryata ko wanda an nesa zai ji abin da nake cewa to shiyasa ban damu da aiki da shi ba.

Kai danginmu gaskiya suna da yawa sosai. Aaa so far dai yanzu ina zaune da ƙannena guda biyu sai mata na da ɗa guda. A gida kuma family ɗinmu muna da kaka na yana raye baba na ma haka. Ina da ƙannai amma ba a gida guda muke zaune da su ba. To suna can family house ni kuma gida na daban ne ba ma tare da su.

A gaskiya a duk lokacin da na yi baƙo na kan tarbeshi cikin farin ciki da annashuwa da ya mishi ɗawainiya, dafa mishi abinci iri daban daban, ba shi wajen kwana mai kyau. Mafi yawa idan zan yi baƙo zan sa a dafa, a soya masa kaza, a yi masa abinci mai daɗi wanda a duk lokacin da ya tuna da zuwa guna, sai ya tuna da abincin da ya ci. Wannan ita ce hanya da nake bi domin na faranta ma baƙona. Kasan baƙo alkairi ne ga waɗanda suka fahimta.